Eh ina dasa hannu a sakwannin mu saboda dalili nine na buɗe su nake bari su shiga cikin wayana. Wani na kai setting ɗin shine, wani kuma irin na MTN ne, wani kuma irin na wani application ne wanda nine na sashi a yan da nake so irin ka.

Gaskiya, kowanne da akwai inda nake bukatar shi. Fensir nakan bukace shi lokacin da nake yin karatu. Alƙalai kuma nakan bukace shi musamman ina karatun addinina. Alƙalami shi kuma nakan bukace shi musamman lokacin da nake rubutun abin da ya shafi karatun boko. Gaskiya wannan shine abinda nake nufi da guda biyun.

Eh ina iya kunna wuta idan buƙatar shi ya taso. Ina iya kunna wuta na fitila, ina iya kunna wuta na gas ne amfani da shi. Ma'ana iskan, iskan, iskan, iskan bature ke nan nakan iya amfani da wannan ko wanne da kunne da ke buƙatanshi. Wancan nakan iya kunna wuta saboda na gaske, wancan kuma nakan iya kunna domin.

Ina duba sakonni aƙalla sau huɗu, saboda wasu sakonnin za su iya shigowa. Musamman ta Gmail bazaka lura da cewa sun shigo ba, to yawan dubawa zai saka ka gane wani sakon ne ya shiga kuma wani sako ne ya shigo wanda, wanda baka lura da shi ba hakan zai baka daman ka kula da duk abin da ke.

Yanzu kira biredin da na fi so, na fi son akwai wani biredi da ake yi a nan kusa da mu EBU Bired. Na fi son shi saboda yafi laushi, kuma ba suga da yawa kuma yafi inganci, yafi daɗin ci yana riƙe ciki baya lalata ciki. Yana sa mutum yaji daɗi sosai, kuma an sawa bota da kyau a cikin biredin.

Eh waya ta na daidaita hasken kanta saboda tana da abun da ake cewa sensor. To wannan sensor ɗin yake sa in ta je wajen haske, za ta rage haske, in ta shiga duhu, za ta ƙara duhu. Wannan yan na da kyau saboda na bar shi a automatic, ya dinga ƙarawa yana ragewa saboda kar ya ja ciwon ido.

A gaskiya ina amfani da waya na ba adadi. Ba zan iya faɗi na ce ga adadin da nake amfani da waya na ba saboda ko da yaushe da waya na nake amfani yana taimaka mun wajen sadar da abubuwan da nake da gudanar da ayukana na yau da gobe. Gaskiya waya na da matukar muhimmanci a rayuwa na.

Ni jadawalin aikinmu yanda yake yana farawa ne da karfe takwas na safe zuwa karfe huɗu na yamma, ranar Litinin, Talata da Laraba. Sai kuma akwai yanda nake zuwa ranar Asabar da Lahadi, wanda shi ma yana cikin jadawalin aiki, amma wannan aiki ne wanda nake na sa kai.

Gaskiya ina zuwa aiki lokaci daidai, duk da a wajen aikin akan ba da, akan ɗaga minti talatin saboda matsaloli na abin hawa da akan samu a hanya. Wani zai haw abin hawa, abin hawan ya lalace wani kuma zai zo a samu matsala. To akan ba da wannan minti talatin din amma na kan yi ƙoƙari na cimma wa abin da aka tsura wa.

Sau biyu nake goga haƙora, a da safe na tashi daga bacci zan goga haƙorana kafin na ci abinci sannan da maraice nakan shima ina goga hakorana saboda kar na kwana da ƙwayoyin ƙananan ƙwayoyin cututtuka wanda ni ba zan iya sani da su ba.

Gaskiya da safiya idan na farka ina yin addu'a irin na addinina wanda nake yi, shine ke farawa. iDan na fara sai in karanta littafin addinina in na gama, sai na je na goga haƙora na sannan na yi wanka sai na shirya na tafi wajen aiki.

Gaskiya ni bana yin tafa saboda gaskiya ra'ayina da ra'ayin jama'a ba yanda jama'a suke kula da harkokan rayuwansu. Yanda muke gudanarwa gaskiya yana da banbanci. Wannan shi ne dalili kawai kuma ba wani abu bane kawai ra'ayina ne ya sa haka.

Eh ina da dabban gida, wanda nake kiwo, wanda ta kama daga zakara, kaza, akuya, rago shanu. Ina yin hakan ne don rufa ma kaina asiri, domin in sun girma na kiwata su in siyar, in samu kuɗi in sake siyo wasu. Wannan shi ne abin da nake yi.

A gaskiya a gado nake kwana ba a ƙasa ba, bana kwana a ƙasa saboda ina gudun sanyi da wasu abu da za su iya samu. Na shiyasa nake kwana a kan katifa. Amma da a ce ban da shi zan kwana ƙasa amma gaskiya ina da wadatan da gaskiya a katifa nake kwana. Bana kwana a ƙasa gaskiya. Na dai kwana a baya ƙasa amma yanzu gaskiya a katifa nake kwana.

Gaskiya ina gaishe da mutane ne ta hanyar sallama, ance musu Assalamualaikum. Gaskiya mu ba ma dukunnawa a ƙasa, akwai wanda za su gaishe da wani kamar ko iyayensa suna dukunnawa domin wannan ya saba ma al'adan mu kuma ya saba ma addininmu to shi yasa idan zamu gaishe da mutane ba ma tsugunnawa, sai dai muce Assalamualaikum.

Sa'o'in da nake kallon wayana zai kai kamar sa'o'i goma sha biyar saboda luru da buƙatuwan da ya kan taso mun na wayan wanda na kan yi amfani da shi. Ko wane sa'a idan abu ya taso min ina amfani da shi, sannan kuma ina duba abin da ya taso na buƙatuna a lokacin da yake.

Ina wanke kayayyaki na ne a lokacin da kayayyaki na suka yi datti. Bana bari kayayyaki na su ƙare ƙarƙaf. Nakan lura da cewa sanda na ga kayu na sun kai rabi, kaya na sun kai rabi masu datti, to nakan siyo sabulu nayi sukola, na wanke su, na sharce su sannan sai na shanya su a kan waya ko a kan katanga.

Gaskiya na fi son fure, furen da na fi so shine furen ahh abun da ake cema bush, wanda aka fi sanin shi da yellow coriander da turanci. Fure ne wanda yake da kamshi kuma sannan yake daɗin sansinawa. Nakan tsinke shi musamman lokacin ina cikin farin cikin shi shina na ji daɗin kamshin shi.

Eh ina sanya tunatarwa don ayyuka musamman a waya nakan saka lokacin sallah, lokacin da zan wasu aikace-aikace wanda nake bukata nakan saka tunatarwa wanda hakan yakan sa ni in tuna sanda zan yi abun domin saboda guje wa mantuwa da kuma nuna muhimmancin abin da yada ce kayi akan lokaci da kuma sanin muhimmancin lokaci.

Gaskiya irin wasan da nike yi a waje shine irin wasa wanda ya ƙunshi fira, da irin wasa wanda ya ƙunshi ƙwallon ƙafa, da irin wasa wanda ya ƙunshi ah-ah-ah abinda ake ce wa gaɗa. Muna yin gaɗa kaman yadda ƴan mata suke yi, muna yin gaɗa musamman irin yankunan na gargajiya.

Eh ina rubutawa saboda dalili shine in san nawa nake kashewa a duk wata. Hakan zai sa na iya rage kashe kuɗina kuma na iya sanin nawane zan iya ajiyewa. Kuma na san wane bukata ne kuɗina za su iya biya min, ah, a lokacin da nake so. Kuma na san wane lokaci zan iya ɗauka ina tara kuɗin domin biyan bukatuna.

Ina son dafa ƙwai ne, yanda nake son dafa ƙwai, ko ina son dafa ƙwai ne, ya dafu sosai amma kada wuta yayi mai yawa saboda idan ya dafu akwai abinda ake cewa yolk, wanda shi muke cewa ƙwaiduwa da hausa. Wannan ƙwaiduwar idan ya dafu zaka ji shi yayi kamar gari, yayi daɗi sosai to kana dangwala gishiri zaka ci cikin daɗi.

Eh ina iya tuƙin mota, in ta kama ina iya yi musamman ace ana buƙatar abu da hanzari, kuma inda nake akwai mota, toh zan iya ɗauka in tuƙa ko kuma ace zan ɗauki kaya mai yawa, wanda zan kai shi wani wuri wanda kai wannan kayan sai da mota, kuma babu wanda zai tuƙa sai ni to ina yi.

Eh gaskiya bana zuwa gidan fim ɗa na je gidan fim musamman irin sinima ɗa na je. To amma yanzun zamani ya zo ga wayoyin hannu na salula ga kuma talabijin da satilaite ake amfani da shi wajen kallo. Wannan ya sa gaskiya indai ba irin ƙauyukan da suka fi mu zama suka fi mu samu rashin wayyewa wasu masu zuwa gidan fim.

Eh ina iya hawa keke, yanzu ma haka ina da keken keke, sai dai ta ɗan yi faci bana hawa. Amma ina iya hawa keke musamman saboda rage nauyi da motsa jiki. Keke na da muhimmanci sosai ɗan wajen da bai taka kara ya karya ba za ka iya zuwa akan keke ka biya ma kanka buƙatanka cikin sauƙi da cikin nishaɗi.